Shi malami wani mutum ne wanda Allah ya ba shi wata baiwa ta karantarwa. Malami wani mutum ne wanda yake da daraja a cikin al'umma. Malami wani mutum ne wanda yake daidaita ko saita rayuwar mutane a cikin al'umma. Malami wani mutum ne wanda yake da wata baiwa ta ba wa mutane ilimi cikin hikima wadda wannan ilimin har zai zauna a kwakwalwarsu. Shi malami wani mutum ne wanda yake da wasu abubuwa wadda ba kowa yake da shi ba. Kuma malami wani mutum ne wadda a cikin al'umma ake mai kallon mutumin kirki. Malami wani mutum ne wadda yake zama wani jigo na rayuwar dukkanin wani ɗan adam a cikin rayuwa. Malami mutum ne mai karamci. Malami mutum ne mai baiwa. Malami mutum ne wadda aka san shi da adalci. Malami mutum ne wadda ko wane hali kake ko kazancikanka idan ka haɗu da malami zai saisaita ka, zai saisaita rayuwarka, zai saisaita duk wani al'amura naka. Sai sa malami a cikin al'umma jigo ne na rayuwa. Malamin da na fi so a rayuwana shine malami wadda ya san ya kamata. Malami wadda yake da fiƙira. Malami wadda yake da dama ko baiwa da zai taimaka wa al'umma. Domin malami mutum ne mai sadaukar da rayuwarsa ga al'umma ba don kuɗi ba, ba don wani abu ba ko wata dukiya ko wani abu wadda za a ba shi. Malami shi sai sa ake cewa sakamakon malami yana wurin Allah ba wurin al'umma ba. Domin idan malami ya zama malami mutumin kirki to za a ga ɗalibansa za su yi alfahari da shi. Al'ummar da yake tare da su za su yi alfahari da shi. Sai sa shi malami jigo ne na rayuwa. Na fi son malami wadda idan ya ga kana yin ba daidai ba zai kira ka ya ɗaura ka daidai. Malami wadda baya son rai. Malami wadda ba ruwan shi da wani cin hanci a wurin ɗalibai ko wurin iyayen aɗalibai. Na fi son malami wadda kuma a ko wane hali kake da zaran ka gan shi za ka ga cewa zuciyarka ta yi daɗi ka kuma samu saitin abin da kake nema a rayuwa. A don haka na fi son malami mai nagartaccen a cikin rayuwa. Malami wadda kuma yake kula da al'umma. Malami wadda kuma ba ruwan shi da wai wannan nawa ne wannan ba nawa ba ne. Ko kuma malami wadda yake zaɓan wasu ɗalibai ba don wai sun fi ilimi ko wani abu a'a sai don kawai son ra'ayinsa. Na fi son irin wannan malamin a rayuwana domin shi wannan malamin shi ne jigo na rayuwa.

Abinci wani sinadari ne ko wani abu ne wanda al'umma suke amfani da shi domin gina jikinsu. Abinci akwai kala-kala, akwai mai gina jiki da ɓargo, akwai mai ƙara jini a jiki, akwai wanda ma ya kan ƙara tsoka a jiki. Abinci abu ne wanda dukkan wani ɗan adam ko dabba ba zai iya rayuwa babu shi ba. Abinci ma ga wasu tsirrai su ma suna da irin nasu abinci. Amma abinci ga mu ƴan adam, abinci abu ne wanda ke ƙara lafiya a cikin jiki wanda kuma yake gina garkuwar ɗan adam. Duk da wani zubin akwai abinci waɗanda suke, ah, wato sanya wa mutum cuta ko lalata garkuwarsa. Abinci abu ne wadda dole ne kowa ye a rayuwa ya na da bukatarsa kuma ya na so ya ci wannan abinci domin ya samu lafiya. Abincin da ni na fi so wanda kuma nake jin daɗi shi ne, ah, ina jin daɗin cin ɗan wake domin ɗan wake nau'i ne na abinci wadda ina jin daɗin cin sa kuma yana da abubuwa wadda su ma suke ƙara lafiya musamman idan aka haɗa su da ganye. Ina kuma son shinkafa. Ina jin daɗin cin shinkafa saboda ina jin daɗi idan ina cin sa. Yana sa ni annashuwa da farin ciki saboda abu ne wadda shi ma na ke sonsa. Akwai kuma irin abinci dambu wadda ina son shi kuma ina son cin wannan abincin saboda ya na taimakon, ah, jiki shi ma. To abinci, ah, wannan nau'i abinci wani abu ne na ƙarin lafiya. Abinci wani abu ne wadda yake ƙara garkuwa a jikin ɗan adam. Abinci wani sinadari ne wadda yake taimakon ɗan adam wadda idan ba shi, ɗan adam ba zai iya rayuwa ba ko dabba. A ni kaina ina jin daɗin abinci kuma ina son abinci saboda nakan ci abinci sau uku a rana. In ci da safe, in ci da rana, in ci da daddare. Wani lokacin idan ta kama mu nakan ci sau huɗu ko sau biyar. Ya danganta da irin abincin da kuma nau'in abincin da nake bukata. A nan zan ce abincin da ya ke sa ni jin daɗi na ji daɗinsa babu kamar shinkafa domin ina son cin shinkafa. Zan iya ci da safe, zan iya ci da rana, zan iya ci da daddare. A kowane lokaci zan iya cin shinkafa. Ina son shinkafa musamman shinkafa da miya. Don haka, ah, abincin da na fi jin daɗi ke nan.

Shi ranar haihuwa rana ce wanda aka haifi mutum, rana ce kuma wadda mutum ke farin ciki, rana ce kuma wadda idan ta zagayo mutum yakan shirya biki wani kuma ba tare da sai an shirya ba. Ah ita ranar haihuwa rana ce wadda aka halicci mutum ko kuma aka haifi mutum ya zo duniya. Rana ce wadda mutum ya fara shaƙar iska na duniya. Ranar haihuwa rana ce wadda a gaba ɗaya dangi ake farin cikin ganin an samu wani ɗa a cikin wannan zuri'a. Ranar haihuwa rana ce wadda daga iyaye har ƴan'uwa da abokan arziki ba a manta wa saboda rana ce wadda aka samu ɗa ko ƴa a cikin wannan zuri'a. Yadda nake bikin ranar haihuwata in ta zagayo, ah na farko dai nakan yi wa Allah godiya da ya kasance ina da rai, ina da lafiya, ya kuma sa na ga wannan rana. Rana ce wadda a wurina nakan yi farin ciki saboda nakan tuna da a wannan rana ne Allah ya kawo ni cikin duniya. To a don haka nakan yi ma Allah godiya in kuma gode masa musamman idan ina cikin ƙoshiyan lafiya. Ranar bikin haihuwata nakan sanya a shafuka sada zumunta inda nakan ah yi wa Allah godiya mutane su taya ni murna da ganin wannan rana rana ta farin ciki musamman masoya na. Wani lokacin ina da kuɗi kuma a nan gidana da ni da iyalina inda mukan ɗan shirya abu musamman matana takan yi mun cake, ayi abinci da abin sha. Haka zaluka wani lokacin ma inda takan yi mun abun ah abun ban al'ajabi ko kuma wani abu na surprise wadda zan zo in tadda ta shirya wasu abu ba. Wani lokacin ƴan'uwa na sukan zo idan ina da kuɗi kenan aka shirya abinci ƴan'uwa na sukan zo gida su taya ni murna. Sannan ah in harda abokan aikina su ma sukan zo su taya ni murna saboda wannan rana rana ce ta farin ciki a wurina. Wannan rana, rana ce da duk wani ɗan adam in ya samu kan shi yakan ji daɗi musamman idan ya ga ah mutane sun taya shi murna. Ah dangane da bikin ranar haihuwa na mutane sukan taya ni murna a shafukan sada zumunta. Inda za su yi ta aiko min da saƙon gaisuwa da fatan alheri. Wasu kuma sukan ba ni kyauta na musamman domin wannan rana. A ranan nakan yi wanka in sanya kaya masu kyau nayi hotuna na baza su a dukkannin wani shafina na sada zumunta domin mutane su san wannan ranan rana na ne. Ranar da aka haife ni ne, ranar da kuma na zo duniya ne, ranar farin ciki ne a wurina, ranar da bazan taba mantawa da shi ba a rayuwa ta. Kasancewa na na ɗan adam kuma a wannan rana na zo wannan duniya na fara shaƙan iska a wannan ah duniya da muke ciki. To wannan su ne yadda nakan shirya ah ranar bikin haihuwata in ta zagayo duk shekara.

Duk ɗan adam da Allah ya halicce shi, da yadda yakan so yaga ya zama a rayuwa. Saboda shi tunanin ka ga cewa ka zama wani abu a rayuwa, wani abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwarka. Tunanin zama wani abu a rayuwa abu ne wanda yakan ƙara tsarawa ko kuma saita maka rayuwa. Abu ne wanda yakan sa ka, ka yi tanadi ko tattali ko gina rayuwarka cikin inganci. Tunanin yadda kake son zama wani abu ne wadda a rayuwa yakan taimaka maka matuƙa gaya. Domin da haka ne za ka tsara dukkan nin wani daftari na rayuwarka da yadda kake son zama. Yadda nake son zama a rayuwa, na farko dai burina shine kullum a dangamin kallon a matsayin mutumin kirki. Kuma ina so in ga na kwatanta gaskiya daidai gwarwado. Domin duk ɗan adam bai cika goma ba kamar yadda Hausa suke cewa. Dole akwai inda za a same shi da wata matsala. Burina shine in ga na zama mutumin kirki wadda ko bayan ba na rayuwa, mutane za su iya tunawa da wannan abin kirki nawa. Sannan ina son na ga na zama mai rufin asiri, ko ba attajiri ba ko mai kuɗi amma mai rufin asiri wadda zan iya a ci da kaina, in shayar da kaina, in tufatar da kaina da iyalina. Kuma ina son na ga na zama mai kyautatawa mutane, mai taimakon mutane. Ina son na zama mai taimakawa mutane. Ina son na zama mai bawa mutane gudummawa a cikin rayuwarsu. Ina son na zama mai kiyayewa da gudun ɓacin ran mutane. Ina son na zama wadda duk inda nake ya zama na ina faranta wa mutane rai ba ina kawo musu baƙin ciki a rayuwa ba. Ina son na zama wanda duk inda aka faɗi sunana mutane za su ya be ni. Haka zalika ina son na zama ƙwararre a fannin aikina wadda duk wani abu idan ya zo a fannin aikina ya zama na cewa na san shi kuma zan iya yi. Ko min wahalarsa ya zama na zan iya yin sa. Ina son na bar, ah, tarihi ko wani, ah, jigo, na zama wani jigo a cikin tsarin aikina. Ina son na zama mai gogewa wadda duk inda nake ko a duk inda nake mutane za su yi alfahari da ni musamman zuri'ata, musamman abokan aikina, musamman mutanen da nake tare da su. Wadda har ƙasa ta ma ina son na zama abin alfahari a ƙasa ta. Ƙasa ta ta zama tana alfahari da ni saboda gudunmuwar da zan iya bayarwa ko kuma gudunmuwar da na bayar. Da ƙarshe ina son na zama mutumin kirki, mutum wadda zai bar abin tarihi na gari, mutum wadda zai taimaki al'umma wadda ko bayan rai na mutane za su yi alfahari da ni. Wannan shi ne abin da nake so na zama a rayuwa ta ta zaman duniya.

Fanka ko AC wani abu ne da suke da banbanci. Bar mu kalli fanka. Ita fanka iska ta ke bayarwa, in da ta ke kaɗawa ta na ba da iska. A duk in da aka kunna fanka iska ta ke bayarwa. Ko fanka na tsaye ko wadda ake sawa a sama ko wadda ake manna shi a jikin bango, shi ya na bada iska ne. Ita kuma AC wadda ta ke huro da, ah, iska gami da sanyi a tare da shi. Wanda shi ma AC nan kala kala ne. Akwai wanda ake ajiye wa, akwai wanda ake maƙala shi a jikin bango. Duka kowannensu yana da nashi, ah, zaman kansa. Ah, ni na fi son, ah, fanka akan AC. Saboda AC sanyin da ya ke bayarwa zai iya sanya wa mutum cuta a jikinsa in ya yi yawa. Shi kuma iskan fanka in ma ka kunna shi za ka iya buɗe windunanka ga iska fresh iya na shigowa ga kuma iskan fanka ya na kaɗawa. Wadda shi kuma AC idan ka kunna shi sai ka kulle ko'ina. To, a don haka na fi son fanka akan AC. Saboda fanka ya na bani iska haɗe da kuma iska, ah, nagartacciya, tsaftatacciya wadda take shigowa ta windo, ta taga ko kuma ta ƙofa. Wadda in ka kunna fanka duk za ka iya barin shi a buɗe. Saɓanin AC wadda shi in ka kunna AC sai ka kulle ƙofa, sai ka kulle taga ko'ina a rufe. Matuƙar kana son wannan iskan da AC ke hurowa haɗe da sanyi ka ji shi ya na ratsa ka. Amma shi fanka in ka buɗe taga da ƙofa za ka ji yana ƙara rats aka da kyau. Sannan gurbatacciyar iskar da ka fitar zai ko ma ya fita ta ƙofa ko ya fita ta taga. Saboda me? Ka buɗe ko'ina ɗakin ka akwai wadataccen iska ko ma in ka na ofis ne ko ma in ka na shago ne to za ka ga cewa ka na samun wadataccen iska. Don haka shi ya sa a duk inda na ke na fi son fanka. Na kuma ma fi son fanka wanda ake mannawa a sama ba fanka da ke tsaye ba wanda zai dinga bani iska kai tsaye. Saboda in ya na bani iska kai tsaye wadda ya na iya samun mura ko toshewar hanci. Amma na sama zai dinga ba ma ɗaki ne gaba ɗaya iska ya na zagayawa ko'ina. A don haka ne na fi son fanka akan AC.